Ina fi son shinkafa gaskiya. Ka san kowa da abin da yake so, amma ni gaskiya na fi son shinkafa. Domin shinkafan nan abin da na saba da shi ne, sai kuma ni ya fi mun daɗi. Ka, ka san abincin nan, ka fi son abin da abinci, abincin da yake yi ma daɗi kuma kowa dai da abin da yake so. Amma ni na fi son shinkafa.